A'a, na fi son fanka gaskiya domin fanka ta fi mun daɗi gaskiya. AC kin ga a gidan masu kuɗi ne a yi, sai masu kuɗi ke shan AC. Amma fanka mu talakawa mun fi jin daɗin ta domin itace za ta shiga ratsa jikin ka yadda kake so. Amman AC kuma ai sai an je gidan masu kuɗi. Amma mu talakawa yanzu haka ita nake ji ma gayi nan baya na ma saboda ta fi mun daɗi gaskiya. Kasancewar yanayi da muke ciki yanzu na zafi. In kana shan fanka, baccinka ma sai yafi daɗi, musamman ga talaka. To sai sa na fi son fanka gaskiya akan AC sosai ma. In za a tara mutane dayawa ma hakan su zaɓo wanda suke, sai fan, sai fan kuwa sai ya fi zaɓen fankan ma akan AC gaskiya.

Gaskiya an jaraba hakurina yanda ya kamata gaskiya, saboda haka akwai abubuwan da dama da akan yi minsu domin agwada aga yaya hakurina yake akai a buga nan a buga nan ayimin abubuwa na ɓacin rai, duk dai aga tinzirana toh. Wani lokacin sai dai na danne ma raina, ana sane za'a ƙirƙiro wani abun domin a ɓata mun rai akanshi saboda dai an san dai ina da fushi. To kasancewa haka sai ayi min laifi don aga ya zan kasance acikin yanayi, wani irin yanayi zan shiga. Kasancewa kawai lokacin kawai sai dai in basar in nuna ma ban san anyiba, sai daga baya inna zauna sai in dinga tunanin abubuwa. Haka haka dai yau da gobe da haka har abun ma yazo saba yabi min jiki. Nakan iya ɗauke lokaci ma ni kaɗai ina haƙuri da rayuwata ma, ina gama ba sai wani yayi min wani abu ba. To kuma dama rayuwa dole mutum sai ya koyi haƙuri dama. Idan ba haka ba, baza ka iya zama da mutane ba musamman mutanen mu na wannan zamanin yanzu. Kana rayuwa dasu dole sai ka koyi haƙuri. Za'a iya ta jaraba haka ɓangaruruwa da dama musamman kuma ga irin mata mata tana da mace wadda zaka aura ko budurwa haka. Zata dinga jarabaka a abubuwa al'amura na rayuwa ta dinga yima abubuwa iri iri wanda zaka ɗauke ka jure, taga wani irin haƙuri gare ka. Tana iya ƙirƙiro abu hakanan ba gaira ba dalili. Ta cusa ma shi a rai don taga irin haƙurinka. Kai mutunne mai ɓacin rai, koko kana ɗan shanye rashin ɓacin rai haka ko sauransu, duk dama kowa ya riga ya san halin mata. Su abunda basu son ayi musu zasu iya yima. To amma dai yau da gobe yau da gobe sai Allah sai kai ta matse ka kana jarabawa kana kau da kanka akanshi. Amma jarabawa kam, an jarabamu ta hanyoyi da dama gaskiya. Ta ɓangaren haƙurine ta ɓangaren wasu abubuwa na rayuwa an jajjarabamu fiye da tunanina gaskiya.